Kana son cin abincin titi? Eh, ina son cin abincin titi amma ina yin hakan da hankali. Abincin titi yana da amfani na musamman. Yana da sauƙi, yana da dandano kuma yana tunar-tunar da kar da mutum yadda rayuwa take a zahiri. Suya, ƙosai, masa, dankali, soya kuma fura da nono duk suna da nasu tahiri da dandano. Abin da nake so game da abincin titi shine yadda yake haɗa mutane. Kana tsaye, kana hira, kana jira, kana dariya. Ba wai kawai cin abinci bane, wani bangare ne na al'ada. Wasu lokuta ma abincin titi ya fi na gidan abinci dadi saboda ana yin sane da zuciya ba wai don kasuwanci kawai ba. Amma gaskiya, tsafta tana da muhimmanci. Ina duba yadda ake sarrafa abincin idan aka dafa shi da yadda-da yadda wurin yake. Idan ban ji dadi ba sai in hankura lafiya Lafiya tafikomi. Kaifi wane irin abincin titi kake fi so, suya ko ƙosai?

Me kake yi lokacin da kake jin damuwa? Idan ina jin damuwa, gaskiya ban yi wani abu na musamman da zai yi kama da tsari mai tsauri ba. Ina fara ne da karɓar yadda nake ji. Bana tilasta wa kaina in yi kamar babu komai. Idan zuciya, idan zuciyata ta yi nauyi, sai in ce wa kaina to, yau ba ranar farin ciki ba ce kuma hakan ba laifi ba ne. Wannan kadai yana rage mun nauyi sosai. Abu na farko da yawanci nake yi shine yin shiru kadai. Ina so zama ni kadai na ɗan, na ɗan lokaci. Ba wai saboda ina guje wa, ina guje wa mutane ba ne, sai dai ina buƙatar in ji kaina. Wani lokaci sai in kashe waya, in kwanta ko in zauna ina kallon rufi kawai. Wasu mutane suna ganin kamar ɓata lokaci ne amma a wurina wannan hutawa ce ga zuciya. Sauraron kiɗa ma yana taimaka mun sosai. Ba lallai sai kiɗa mai sa rawa ba. Wani lokaci kiɗa mai laushi, wani lokaci waƙoƙin da suke da ma'ana. Idan kiɗar ta dace da yanayin zuciyata, sai in ji kamar wani ya fahimce ni. Wani lokaci ma sai in maimaita waƙa ɗaya sau da yawa har sai zuciyata ta fara sassau, sassautuwa. Idan damuwar ta yi yawa, sai in yi yawo ko da tafiya ce a kusa da gida. Ba sai tafiya mai, ba zan yi tafiya mai nisa ba. Yin tafiya yana sa jiki ya motsa. Zuciyata, zuciyata don buɗe. Ina kallon mutane, ina kallon hanya, ina kallon rana ko iska. Abubuwa masu sauƙi amma suna sa mutum ya dawo hayaci, hayacinsa. Ina da mutum ɗaya da na yarda da shi ma yana da matuƙar muhimmanci. Ba wai ina neman mafita ba ne a kowane lokaci. Wani lokaci ina so ne kawai in faɗi, in faɗi abin da ke raina. Wani ya saurare ni ba tare da yanke hukunci ba. Idan ka sami irin wannan mutum, ka riƙe shi sosai. Irin wannan hira tana wanke zuciya. Wasu lokuta kuma rubutu yana taimaka mun. Ina ɗaukar littafi ko waya, ina rubuta abin da nake ji kamar yadda yake ba tare da gyara ba. Ba wai rubutu mai kyau ba ne, rubutu ne na gaskiya. Bayan na gama, wani lokaci sai in ji sauƙi kamar na sauki, kamar na sauke kaya daga zuciyata. Addu'a ma bana manta wa da ita. Ko da addu'a ce mai sauƙi ko magana da Allah cikin kalmomi, ina fadin abin da ke damuna, abin da nake tsoro, abin da nake faɗa. Wannan yana sa in ji cewa ba ni kadai ba ne. Akwai wanda ya fi ni ƙarfi da ke saurare. Abu ɗaya da na koyo shine ba lallai ne ka warware komai a rana ɗaya ba. Wasu damuwa suna buƙatar lokaci. Ina ƙoƙarin zama mai haƙuri da kaina. Idan yau ban iya komai ba sai kwanciya da hutu. To, hakan ma nasara ce a wannan rana. A ƙarshe, ina tuna wa kaina cewa damuwa tana zuwa tana wucewa kamar iska ce. Bata zama, bata zama har abada. Ko da yanzu zuciya ta yi nauyi. Akwai wani lokaci da zan ji sauƙi ko da ƙadan ne. Wannan tunanin shi kadai yana ba ni ƙarfin cigaba. Kaifa, me kake yawan yin idan damuwa ta same ka?

Ina kake ajiye makullin ku? To game da ina kake ajiye makalinku-makalin ku, zan yi bayani a sauƙaƙe. Cikin Hausa mai sauƙi da sallo na hira kamar yadda mutum ke magana da aboki. Gaskiya idan nake ajiye mukule-makullina, wurin da nake ajiye makullina mai muhimmanci ne a gare ni. Saboda makulli abu ne da ake yawan nema. Idan ka rasa makulli, komai na iya tsaya. Ba za ka iya shiga gida ba, ba za ka iya shiga mota ba kuma hakan na iya jawo damuwa sosai. Yawan ci ina da wuri ɗaya tak da nake ajiye makullina. Da zarar na dawo gida, ba na yawo da makulli a ko'ina. Ina zuwa kai tsaye in ajiye shi a wuri ɗaya. Wannan yana sa ba na wahala wajen nema. Idan ka saba da wuri ɗaya, hankalin ka zai huta. A wasu lokuta ina ajiye makulli na kusa da kofa, ko dai, ko dai akan tebur ko akan wani kujiya da aka tanada musamman don makulli. Wannan yana taimaka min sosai saboda zarar zan fita nan take zan gan shi. Ba sai na fara bincike ko tambayar kowa ba. Idan zan fita wani lokaci ina saka makulli a aljihu na. Amma ba kowane aljihu ba, aljihu ɗaya da na saba. Saboda idan ka canza wuri, wurin saka makullin kulun, to akwai yiwuwar ka manta. Don haka ina ƙoƙarin zama mai tsari ko da a ƙananan abubuwa ne. Akwai lokuta da nakan ajiye makulli a jaka musamman idan ina tafiya mai nisa. Amma duk da haka ina da wuri na musamman a cikin jakar da makulli yake. Ba na haɗa shi da abubuwa da yawa don kada in rikice idan ina nema. Da gaskiya, na taɓa rasa makulli a baya kuma wannan ya koya mun darasi. Tun daga lokacin, tun daga lokacin na fahimci muhimmancin tsari. Ko da kai mutum ne mai muntuwa, idan ka horar da kanka ka saba da abu ɗaya, rayuwa za ta yi sauƙi. Wasu mutane suna rataye makulli a wuya, wasu kuma suna ɗaura shi a bel. Duk yadda mutum yake, abu mai, abu mafi muhimmanci shine ka san inda makullin ka yake a kowane lokaci. Wannan yana rage damuwa sosai. A wurina ajiye makulli ba kawai abu ne na al'ada ba, abu ne da, da ke nuna yadda mutum ke kula da kansa da lokacinsa. Idan ka rasa makulli, kana rasa lokaci, kana rasa natsuwa. Amma idan ka san inda yake komai yana tafiya daidai. Saboda haka ina ƙoƙarin koyar da kaina da ma mutanen kusa da ni su kasance masu tsari ko da a irin waɗannan ƙananan abubuwa ne. Domin ƙananan abubuwan ne suke haddasa hanya matsaloli a wasu lokuta. A takaice ina ajiye makulli na ne a wuri guda mai sauƙin gani, mai sauƙin tunawa. Wannan yana sa rayuwata ta fi yin sauƙi kuma bana yawan shiga damuwa saboda neman makulli.

Kuna da Wi-Fi a gida? To ga kuna da Wi-Fi a gida, cikin hausa mai sauƙi na hira kuma mai tsawo yadda zai iya kai kansa miti goma sha biyar idan ana karantawa a hankali. Eh muna da Wi-Fi a gida. A gaskiya yanzu Wi-Fi ya zama kamar wuta ko ruwa. Idan babu shi zaka ji kamar wani abu ya bace. Tun da muka fara amfani da Wi-Fi a gida, abubuwa da yawa sun sauya a rayuwar mu. Da farko dalilin da ya sa muka saka Wi-Fi shine saboda waya kawai bata, bata wadatar ba. Data tana saurin ƙarewa kuma tana da tsada. Kana iya siyan data yau gobe ta ƙare amma Wi-Fi idan ka saka shi kowa a gida zai iya amfani da shi lokaci guda. A gida mutane da yawa suna amfani da Wi-Fi. Wasu suna amfani da shi don WhatsApp, Facebook, TikTok da Instagram. Wasu kuma don kallon bidiyo a YouTube ko a kallon fina-finai. Yara kuma suna amfani da shi don karatu, bincike da darussa a intanet. Gaskiya Wi-Fi ya taimaka sosai wajen ilimi. Ni kaina ina amfani da Wi-Fi sosai. Ina amfani da shi don aiki, don karatu da kuma don nishaɗi. Idan babu Wi-Fi yawanci ina jin kamar aiki ya tsaya saboda yanzu kusan kome yana buƙatar intanet. Amma a gaskiya Wi-Fi yana da nasa matsalolin. Ba kullum yake da sauri ba. Wasu lokuta yana yin jinkiri. Kana son ka kalli bidiyo sai ya tsaya. Kana son ka sauke wani abu sai yayi downloading. Wannan yana iya bata rai sosai musamman idan kana cikin gaggawa. Wasu lokuta ma Wi-Fi yana yankewa gabaƙi daya sai ka fara duba router ka kashe kana kunna. Wani lokaci yana da, dawowa wani lokaci kuma sai ka jira. A irin wannan lokacin mutane a gida sukan fara gunaguni. Kowa yana cewa Wi-Fi ya mutu ko me yasa baya aiki. Akwai kuma batun wutar lantarki. Idan wuta ta tafi Wi-Fi ma ya tafi. Sai dai idan kana da inverter ko power bank na router. Wannan ma wani abu ne da mutane da yawa ke la'akari da shi yanzu. Game da kuɗin kuma Wi-Fi yana ɗaukar kuɗi a wata. Bai kyauta bane amma idan ka kwatanta shi da data da kowa, da kowa yake siya daban daban Wi-Fi yafi sauƙi. Domin kuɗin da zaku kashe a data ya fi kuɗin Wi-Fi yawa. A gida mun yi ƙoƙarin sa dokoki kadan game da amfani da Wi-Fi. Ba wai dokoki masu tsauri ba amma da yara sufi mayar da hankali ga karatu kafin wasa. Saboda idan ba a kulawa ba Wi-Fi na iya zama abin shagaltuwa sosai. Wasu lokuta kuma Wi-Fi yana haɗa mutane. Muna zama tare muna kallon fim ko muna kallon labarai. Wani lokaci kowa yana da nasa waya amma duk mutane muna amfani da Wi-Fi ɗaya. Wannan ma wani irin haɗin kai ne. A wasu lokuta Wi-Fi yana sa mutane suyi shiru sosai. Kowa yana kan wayarsa. Wannan ma gaskiya ne. Don haka muna ƙoƙarin samun daidaito. Akwai lokacin, akwai lokacin waya, akwai lokacin hira. Abu ɗaya da na lura shi ne da zarar ka saba da Wi-Fi yana da wahala ka koma rayuwa ba tare da shi ba. Idan Wi-Fi ya yank, ya yanke na kwana ɗaya sai ka ji kamar duniya ta tsaya. Wannan yana nuna yadda fasaha ta shiga rayuwar mu sosai. Amma duk da haka Wi-Fi yana da amfani fiye da illa idan ana amfani da shi da hankali. Yana bude ƙofofi da yawa, yana baƙa damar koyo, aiki, sadarwa, sadarwa da mutane daga nesa har ma da samun kuɗi ta intanet. A ƙarshe eh muna da Wi-Fi a gida kuma gaskiya ya zama wani muhimmin cin bangare.

Wayarka na cika ajiya? Eh, gaskiya wayata tana yawan cika ajiya kuma ina ganin ban ka dai ba ne a wannan matsala. Yawanci mutane suna fama da haka, musamman yanzu da muke amfani da waya kusan komai. Da farko, hotuna suna cin ajiya sosai. Kana daukar hoto yau, gobe kuma ba ka goge ba. Hoton abinci, hoton abokai, hoton rana, hoton takarda, hoton screenshot, duk suna taruwa. Ka ce zan goge daga baya, amma daga baya bai zo ba. Bidiyo ma sun fi komai cin ajiya. Da dauki bidiyo na minti ɗaya amma ajiyar da ya dauka ya yi yawa. Wasu lokuta kuma ana turo maka bidiyo a WhatsApp, ka buɗe shi sau ɗaya amma ya riga ya shiga ajiyar wayarka. Idan ka duba WhatsApp ka dai, za ka gan ya cika waya. Sannan akwai apps, kana sauke app, ka yi amfani da shi sau biyu ka manta da shi amma app ɗin yana nan yana cin ajiya. Wasu apps ma suna da data a cike, suna tara cache, suna ƙara nauyi ga waya. A wani lokaci waya za ta fara gaya maka "Storage full" ko ajiya ya kusa ƙarewa. Wannan sakon yana ɓata rai. Kana son daukar hoto ba zai yi ba. Kana son sabunta app yaƙi, sai ka fara tunanin me za ka goge. Ni yawanci ina jin nauyi in goge hotuna saboda kowane hoto yana da labari. Amma idan ka duba da kyau, akwai hotuna da yawa da basu da amfani. Hoton da ya fito duhu, hoton da ake maimaita, screenshot da ka riga ka gama amfani da shi amma muna rike su saboda kasala. Wasu lokuta sai in dauki lokaci na musamman in gyara waya, in zauna in fara goge abubuwa a hankali. Ba duka lokaci guda ba amma kaɗan kaɗan. Idan ka saba yin haka, wayarka za ta fi sauƙi. Akwai kuma amfani da cloud, kamar Google Photos. Wannan yana taimakawa amma ba kowa yake so ba saboda yana buƙatar intanet. Wasu kuma suna tsoron hotunansu ɓacewa. Don haka mutane da yawa suna barin komai a wayarsu. Abu ɗaya da na lura shi ne cikar ajiya yana sa waya ta yi jinkiri. Wayar da take da isasshen wuri tana aiki da kyau fiye da wadda ta cika. Don haka goge abubuwa ba kawai don ajiya ba ne, har da lafiyar waya. A gaskiya wayoyi yanzu suna kama da kwakwalwarmu wan. Muna adana komai a ciki, hotuna, bidiyo, sakonni, bayanai. Shi ya sa suke saurin cika amma dole ne mu koya yadda zamu kula da su. A ƙarshe, eh wayata tana cika ajiya lokaci-lokaci amma ina ƙoƙarin gyara ta. In goge abin da ba shi da muhimmanci, in bar abin da nake bukata. Ba abu ne mai sauƙi ba amma yana da amfani.

Ina kake son ziyarta? Eh, tambayar ina kake son ziyarta tana da sauƙi amma kuma tana da yawa zabubbuka. Gaskiya akwai wurare da dama da nake son ziyarta saboda kowanne yana da nasa dandano da labari. Da farko ina son ziyartar garuruwan tarihi. Wurare kamar Kano, Zariya da Sokoto suna da abubuwan tarihi masu yawa. Gidaje, kasuwani, masallatai da gine-ginen da aka yi da tsohuwar fasaha suna da kyau sosai. Yana sa mutum ya ji kamar yana tafiya cikin lokaci. Idan ka ziyarci irin waɗannan wurare, ka koyi abubuwa da yawa game da al'adu, yadda mutane suke, suka rayu a baya da kuma irin fasahar da suka yi amfani da ita. Bayan haka ina son ziyartar wuraren shakatawa na ƙasa. Misali, tsaunuka, koguna da filayen shakatawa. Lokacin da ka je irin waɗannan wurare kana jin dadi sosai. Kana iya huta, shakata kuma ka manta da damuwar rayuwa na ɗan lokaci. Misali, tafiya a bakin ruwa ko kallon tsauni yana da matuƙar natsuwa ga zuciya. Haka kuma ina son ziyartar wurin iyali ko abokai. Wannan ya bambanta da yawan shakatawa. Zuwa wajen iyali ko abokai yana sa mutum jin dadi sosai. Kuna hira, kuna dariya, kuna cin abinci tare. Wannan yana kawo natsuwa da farin ciki a zuciya. Ko da, ko da wuri ne kusa da gida, ziyartar abokai ko iyali yana da muhimmanci sosai. Ina kuma sha'awar ziyartar kasuwani da wuraren cin abinci na gargajiya. Wannan ba wai kawai don cin abinci ba ne amma don ganin yadda mutane ke rayuwa a wurin, yadda ake hada, hada-hadar kasuwanci da kuma jin dadin yanayi. Misali, kasuwar Kurmi a Kano ko kasuwa, ko kasuwani a Jos suna da abubuwa masu ban sha'awa sosai. Ka gan kayan hannu, kayan gargajiya, kayan ado har ma da abubuwan da ba a saba gani ba. Bugu da kari. Ina sha'awar ziyartar wuraren addini da tahiri. Masallatai, cococi da wuraren ibada suna da irin nasu tahiri da salo. Yana da kyau mutum ya gan yadda aka gina wuraren nan, yadda mutane ke ibada da yadda al'adu ke haduwa da addini. Wannan yana sa mutum ya ƙara fahimta game da rayuwa da mutanen wurin. Haka kuma ina son ziyartar wurin shakatawa da nishaɗi kamar gidajen zoo, wuraren shakatawa na yara da kuma wuraren wasanni. Wannan yana da kyau musamman idan kana tafiya da yara ko abokai. Ka samu dariya, nishaɗi da kuma hutu daga damuwar yau da kullum. Bayan haka ina son ziyartar wurin da ba, ban saba zuwa ba musamman wajen da yana yi, yana yi ya bambanta da na gida. Misali, zuwa wani yanki mai sanyi ko da zuzuka masu yawa. Wannan yana kawo sabon yanayi, sabuwar ƙwarewa kuma yana sa mutum jin cewa yana ƙara ilimi da ƙwarewa a rayuwa. A wasu lokuta ina son ziyartar wurare da abubuwan al'aduna na musamman kamar bukukuwa, bikin gargajiya ko wasu abubuwan da ake yi sau ɗaya a shekara. Wannan yana da matuƙar kyau domin ka koyi abubuwa da yawa, ka gan yadda mutane ke rayuwa ka kuma ji dadi sosai. Wasu wurare kuma ina son ziyartar ta saboda sauƙin samun natsuwa. Wurare masu natsuwa suna taimakawa zuciya ta huta. Ka zauna ka ƙo-

Kana yin harsashi lokacin barci? Eh gaskiya, wani lokaci ina yin harsashi lokacin barci. Ba kullum ba ne, amma idan na gaji sosai ko na kwanta a wani yanayi, harsashi na iya fitowa. Kuma gaskiya harsashi abu ne da mutane da yawa ke yi ko suna so ko ba su so. A wasu lokuta idan na kwanta da baya, harsashi yakan fi fitowa. Amma idan na juya gefe sai ya ragu. Wasu ma suna cewa idan ka kwanta da ciki, harsashi yana raguwa. Don haka yadda ka kwanta yana da tasiri sosai. Gajiya ma tana da hannu. Idan na yi aiki sosai a rana, ko na yi tafiya mai nisa, idan na kwanta, na kwanta barce jiki yana neman hutu. A irin wannan lokacin harsashi na iya fitowa ba tare da na sani ba. Kai dai kana barci amma mutane kusa da kai suna ji. Wasu lokuta, mura ko sanyi yana sa harsashi ya karu. Idan hanci ya toshe, iska ba ta wucewa da kyau. Sai jiki ya fara yin sauti, yayin shakar iska, shakar iska. Wannan ma dalili ne da ya sa harsashi ke faruwa. Abinci ma yana, yana da tasiri. Idan ka ci abinci mai nauyi sosai da daddare, sa'annan ka kwanta nan take yana iya jawo harsashi. Shin ya sa wasu suke, shin yana sa wasu suke cewa, a rage cin abinci sosai kafin barci. Gaskiya mutane da yawa ba su, ba su san suna yin harsashi ba sai an faɗa masu. Wani zai tashi da safe ana ce masa "Kai, ka yi harsa, kayi harsashi sosai jiya." Sai ya yi dariya ya ce "Ban ma sani ba." Saboda a lokacin barci, ba ka lura da abun da kake yi. Wasu suna jin kunyar harsashi, musamman idan suna kwana a wuri daya da mutane da yawa. Amma gaskiya abu ne na halitta. Ba laifi ba ne. Abin da ya fi muhimmanci shine, ka kula da lafiyar barcinka. A wasu lokuta idan harsashi ya yi yawa sosai, ana iya ɗaukar matakai kamar gyara yanayin barci, rage gajiya ko kula da hanci da makogwaro. Amma a yawanci harsashi na yau da kullum ba matsala ba ce. A wurina ina ganin harsashi kamar dariya ce ta barci. Jiki ne kawai yake nuna cewa ya shiga yanayin hutawa. Muɗam baya na, muɗam baya hana wasu barci sosai ko kuma baya, baya da alaƙa da wata matsala ta lafiya to ba abin damuwa ba ne. A ƙarshe, eh wani lokaci ina yin harsashi lokacin barci. Wani lokaci kuma babu shi. Ya danganta da yadda rana ta kasance, yadda na kwanta, da yadda jikina yake a wancan lokaci. Na gode.

Wane kayan marmari kake fi so? Eh, kayan marmari abu ne da na fi so sosai. Gaskiya, na fi son su saboda suna da ɗannano, suna da lafiya, kuma suna sa jiki yayi kyau. Amma idan za a tambaye ni wane, wane ne na fi so, akwai wasu da suka fi fitowa a raina. Da farko ina son ayaba. Ayaba, abu ne mai saukin samu, yana da dandano mai kyau, kuma yana sa mutum yaji karfi. Ka ci ayaba da safe, kafin fita aiki sai ka ji kamar kana da ƙarfi da kuzari. Ba wai kawai don dandano ba ne, amma ayaba yana da abubuwan gina jiki da yawa, kamar protein da fiber da vitamin. Bayan haka, ina son lemu. Lemu yana da dandano mai tsananin zaki da tsami. Idan ka sha ruwa lemu, sai ka, sai zai, zai sa ka ji sabo sosai. Lemu yana da vitamin C mai yawa, wanda yake taimakawa jiki wajen karfafa garkuwar jiki. Haka kuma, yawan lemu yana da kyau idan ka sha shi da safe, ko bayan cin abinci. Ina kuma son kankana. Kankana yana da ɗannano mai daɗi sosai musamman a lokacin zafi. Idan rana tayi tsanani, cin kankana yana sa mutum yaji sanyi da annashuwa. Ba wai kawai yana da dandano ba ne, amma ruwa da ke cikin kankana yana taimakawa jiki ya samu ruwa. Bugu da kari, ayaba mai ja, da abarba suna da muhimmanci a raina. Abarba yana da ɗannano mai tsami amma yana sa lafiya sosai. Yana taimakawa narkewa abinci, yana kuma taimakawa fata tayi kyau. Ayaba mai ja kuwa, musamman idan ta yi dan tsami, yana da dandano mai dadi, kuma yana sa jiki ya samu kuzari. Abin da nake so a kayan marmari shine su, su kasance, sabi kuma mai ɗan ɗnano mai kyau. Ban fi son kayan marmari da ake adana na dogon lokaci ko kayan marmari da ba su da ɗan ɗano ba. Sabon kayan marmari yana sa jin daɗi sosai a baki. Wani lokaci ina haɗa kayan marmari da yoghurt ko madara. Misali ayaba da yoghurt ko abarba da madara. Wannan hadin yana da daɗi sosai kuma yana sa abinci yafi gina jiki. Kana iya cin su a safe, rana ko da yamma. Haka kuma kayan marmari suna sa mutum ya rage shan abinci mai nauyi. Idan ka ci kayan marmari da kyau ba, ba ka jin yunwa sosai. Sai ka rage cin abinci mai kitse ko mai yawa. Wannan yana taimakawa lafiyar jiki sosai. A gida wasu lokuta muna yin salatin kayan marmari. Mu haɗa lemu, abarba, kankana da ayaba, da ayaba. Wannan yana da daɗi sosai. Yana sa kowa cikin gida yaji daɗi. Yara ma suna son wannan salatin saboda yana da launuka daban daban kuma yana da daɗi sosai. A ƙarshe idan aka tambaye ni wane kayan marmari kake fi so? Zan ce ayaba, lemu, kankana, abarba da wasu kayan marmari masu ɗan ɗano mai kyau. Amma a gaskiya duk kayan marmari suna da amfani. Kawai abun da ke bambanta shi, shi ne ɗan ɗano da abin da kake so a lokaci. Kai fa wane kayan marmari ne kake fi so? Kana son tsami, zaki ko duka biyun? Na gode da sauraron wannan maganata kuma ina addu'a zai amfanu da ku sosai. Na gode.

Sau nawa kake duba sakonni aiki? Eh, sau nawa kake duba sakonni a aiki gaskiya yana danganta da irin ranar da nake yi da kuma nauyin aiki. A wasu lokuta ina duba sakonni a kai a kai, wasu lokuta kuma ina jira har sai lokacin hutu ko lokacin da nake samun dama. Da farko ina kokarin kula da aiki sosai. Idan na ci gaba da duba sakonni sau da yawa sai hankalina ya rabu da abin da nake yi. Wannan yana sa aikin yayi jinkiri. Saboda haka ina kokarin tsara lokaci da zan duba sakonni. Misali sau biyu ko sau uku a safe, sannan wani lokacin rana da kuma kafin in rufe aiki. Amma gaskiya akwai lokuta da sakonni suke fitowa da yawa sosai musamman WhatsApp, email ko wasu apps na aiki. A irin waɗannan lokuta ba za ka iya jurewa ba sai ka duba nan take. Idan wani sako ya shafi wani aiki na gaggaawa dole ne ka amsa nan take. Sauran lokuta ina duba sakonni yayin hutu, lokacin da nake cin abinci ko hutawa a dan lokaci sai in bude wayata ko kwamfutata in duba sakonni. Wannan yana sa in ji cewa bana, bana rasa kome kuma na san duk wani abin da yake gudana a aiki. Wasu ranaku idan babu wani abu mai gaggawa ina barin sakonni su taru har sai lokacin da zan gama wani babban aiki. Wannan yana taimaka mun maida hankali sosai ga abin da nake yi. Bana son in tsoma mun, bana son a tsoma mun hankali a kai a kai. Haka kuma sau nawa nake duba sakonni yana danganta da nauyin aiki. Idan aiki ne da ke buƙatar sadarwa sosai kamar shirye-shiryen taro ko hulɗa da mutane sai a duba sakonni sau da yawa. Idan kuma aiki ne da rubuce-rubuce ko nazari sai in rage duba sakonni. Abu ɗaya da na lura shine idan ka duba sakonni sau da yawa ba tare da tsari ba zai sa ka ji gajiya, ka fara jin damuwa sai ka rasa lokacin yin sauran aiki. Don haka tsara lokacin duba sakonni yana da matuƙar muhimmanci. Ni kaina na fi so in duba sakonni a lokutan da na tsara amma in ba haka ba zan duba duk lokacin da na ji akwai bukata. Wannan yana sa ni jin cewa ina kan aiki amma bana jin damuwa sosai. A ƙarshe, idan aka tambaye ni sau nawa ne nake duba sakonni aiki zan ce ina kokarin duba sau da yawa amma a tsari. Sau biyu zuwa uku a safe, wani lokacin rana ƙarfe kafin in rufe aiki ko lokacin hutawa. Amma idan akwai buƙatar gaggawa sai nan take in duba. Na gode da jin wace magana ta, ina fata ta amfane da ku sosai. Na gode.

Kana tafiya kasuwanci? Eh, gaske Gaskiya wani lokaci ina tafiya kasuwanci amma ba kullum ba ne. Tafiya kasuwanci abu ne da ya danganta da irin aikin da nake yi da buƙatun aiki. Wasu ranaku babu wani dalili na tafiya amma wasu ranaku kuma sai in tura a-- sai an tura ni ko aikin ya buƙaci hakan. A yawancin lokuta idan tafiya kasuwanci ne yana da kyau a shirya sosai. Dole ne ka tsara abubuwa kamar inda za ka je, lokacin da za ka tashi, kayan da za ka ɗauka da duk wasu takardu ko kayan aiki da ake bukata. Wannan yana taimakawa tafiyar tayi kyau ba tare da matsaloli ba. Haka kuma tafiya kasuwanci yana sa mutum ya gan sabbin wurare, sabbin mutane da sabbin abubuwa. Wannan yana da amfani sosai musamman idan kana aiki mai hulɗa da mutane ko kasuwanci. Ka koyi abubuwa da yawa da ba za ka koya a ofis kawai ba. Amma a gaskiya tafiya kasuwanci yana da nasa kalubalai. Wani lokaci sai ka yi tafiya mai nisa, ka yi ta jirgi ko mota ka kuma shiga gaggawa. Wannan yana ɗaukar lokaci sosai kuma yana iya gaji da mutum. Amma idan aka ƙali fa'idarsa yana da amfani sosai. Ni kaina lokacin da nake tafiyar kasuwanci ina kokarin yin amfani da lokaci sosai. Ina duba email, ina shirya taro ko ina yin wasu abubuwa da za su taimakawa aikin yayi tafiya. Wannan yana sa tafiyar ta zama mai amfani sosai. Bayan tafiyar kasuwanci sau da yawa ina jin gajiya amma kuma farin ciki. Gajiya ce ta jiki amma farin ciki na ganin abubuwa da dama, mutane da dama da kuma abubuwan da na yi a tafiyar. Wannan yana sa ka ƙara ƙwarewa da ilimi. A ƙarshe idan aka tambaye ni kana tafiyar kasuwanci? Zan ce eh, wani lokaci ina tafiyar kasuwanci. Ba kullum ba ne amma idan tafiya ta zo ina shirya sosai. Ina mayar da hankali kuma ina ganin fa'idar tafiyar. Tafiya kasuwanci abu ne mai amfani sosai idan aka tsara shi da kyau. Na gode da jin maganata. Ina fata ta amfane da ku sosai. Na gode.